Menene kake son canza a wurin aiki? Abin da nake son canza a wurin aiki shine kujeru. Kujerun zamanmu bai da daɗin zama saboda kujerun roba ne. Ina son in canja wannan. Sannan yawan zuwa latti da ake yi, ina so in canja shi shi ma. Munsa ana zuwa latti. Yawanci staff ka gansu suna zuwa latti ban zuwa.

Ina fison zama ko tsayuwa. To kowanne dai ana yi daidai gwargwado amma aikam na fison zama. Tsayuwa na saurin gajiyadda ni, inda nake da jikin nan. In nace tsayuwa ai na saurin gajiya. Saboda haka na fison zama ba tsayuwa na fi so ba.

Wadanne kayan aiki kuke amfani da su, kayan aiki a gida ko a ofis? Ina ofis ne muna amfani da su kwamfuta da su printer da takardu da sauransu da su biro. Kuma a gida ne muna amfani da su tukwane wurin yin girki da murhu dai da sauransu.